Irin kayan ɗaki da na fi so sune kujeru da kuma fitila, da littattafai waɗanda suna iya gina tunanina, da kuma taburman da zan ta motsa jini a kai wato exercise ke nan, da kuma kwamfuta dina. Sannan kuma da kayayyakin dafa abinci. Sune irin kayan, kayan ɗaki da na fi so. Bana yawan so abubuwan ɗaki da yawa. Ina so dai kawai da kuma gado wanda idan na je in kwanta sai in kwanta. Idan ina so in yi karatu sai in yi amfani da wannan fitilan. Fitilan lantarki wanda ke bango da kuma takardu iri-iri wanda dai idan na karanta sai ya sauya tunani dina. Computer ina yawan hawan yanar gizo, in yi bincike da kuma wajen tattauna da al'umman da suna yanar gizo. Shine amfanin kwamfuta ɗin. Da kuma wayan taraho dina wanda zan yi amfani da shi wajen amsa kira da kuma yin kira. Waɗannan sune ƙalilan abubuwan da nake bukata ko kayan ɗakin da nake bukata. Wanda duk yanayi dai idan na samu hankali na kwance zai biya mun buƙatar yin abun da yake gaba nan.

Idan na tashi da safe, yawanci sai in yi addu'a wajen karfe biyar na safiya ko kuma karfe shida na safiya. Idan na gama addu'a, sai in yi ɗan aikin motsa jikina na minti talatin ko zuwa awa ɗaya. Yawanci karfe takwas zuwa tara nake fara aiki kullum. Don kafin wannan lokacin na gama duk wasu ƙananan abubuwa kamar adoina da kuma motsa jiki da kuma cin breakfast ina wannan lokacin sai in fuskance aiki na rana gaba gadi. Daga takwas zuwa tara de wannan lokaci, lokatai ne da nake samu in fara aikin. Wani sa'an idan na je ofis bayan haka, ina samu hankali na aiki sai in biya buƙata na. Sannan idan aka ce karfe zuwa shabiyu zuwa ɗaya, hutawa nake gaskiya daga wannan aikin sai in huta minti talatin zuwa awa ɗaya. Idan na huta inma ina da wasu kiran da zan yi a waya. Idan na gama sai in koma aiki in ci gaba har zuwa karfe uku zuwa huɗu, at lokacin da zan tashi daga aikin ke nan. Haka nake yi kusan kullum. Daga takwas zuwa tara na fara aiki in huta karfe ɗaya. Daga ɗaya zuwa uku zuwa huɗu ne na tashi.

Ina yawan tafa da hannu biyu ne. Musamman ma idan mutum ya taka rawan gani, ya yi abun da ya sa ya nuna jarumcewa ko kuma numban yabo, sai in tafa ma wannan mutum kuma da hannu biyu da hagu da dama. In tafa mashi sosai domin wannan ya samu kwarewa a wannan abun da yake yi kuma yana neman a ingiza masa. Haka nake tafawa. Ko yara ma a gida ina tafa musu idan su ka yi abun da ya zama abin mamaki ko sun taka rawan gani, sai in tafa musu. Lallai na koyi abu game da tafi tun ina firamare. An nuna mana cewa idan mutum ya yi abun da ya kamata, sai a tafa masa. Da zarar in ka yi ma mutum tafi, wato ya samu numban yabo kuma kana samu mika masa gwiwa, ya samu ya yi fiye da abun da ya yi yanzu. Yana faranta ma mutum zuciya sosai ya yi fiye da abun da ya yi yanzu. Shi ya sa nake tafawa. Sai in tafa da hannu biyu kuma ya ba da karin sauti mai hawa sosai don mutum ya ji cewa lallai ya burge kuma ya yi abun da ya cancanci a ba sa numban yabo. Shi ya sa ina kuma tafa ma kai wani sa'a. Idan ni ma na ga na yi wani abun da mai yuwa ya ɗan ban wahala amma na samu bakin zare, sai in tafa wa kaina.

Lallai kuwa ni ba mutum ne wanda yake yawan zuwa gidajen abinci a waje ba. Don mafi yawa na fi son in ga na zauna, na haɗa abinci na dafa ma kaina. Don in san me da me nake sawa, wane irin sinadari ne, wannan abincin da nake so in dafa yake kunshe da shi. Amma kuma idan ya zama tilas ne ko kuma idan ina jin kiwya in dafa da kaina, ina zuwa inda ake dafa kamar irin su macaroni ko pepper soup ko kuma dai shinkafa sai in je in samu in ci. Yin hakan sai ya sa ni ba zan damu in yi dafuwan ba. Amma kuwa gaskiya jifa jifa nake zuwa gidan abinci in ci. Don na fi son in ɗauki wannan lokacin da kaina, in dafa abincin ya fi ba ni ma'ana, ya fi ba ni marmari. Kuma na fi son hakan yana sa ba zan in kashe kuɗaɗe na da yawa ba. Sai in samu in dafa abinci na hankali, na a kwance mintocin da zan ɗauka ma da kuma awoyin da zan ɗauka hankali na a kwance. Amma dai na san me da me na sa a cikin abincin. Lallai kuwa haka nake yi.

Ni daga arewacin Najeriya na fito inda mafi yawa gaskiya muna cin goro kuma taunawa muke yi. Da biki da ba biki dai muna iya tashewa haka nan kawai mu je shago mu sayi goro mu shiga ci. Akwai yin goro ta Hausa akwai kuma na mijin goro. Duk wanda dai ya kama muna siya muna tauna sai ka gan hakorin mutum ya zama ja domin taunawan nan goron. Tsoffi suna tauna goro, matasa suna tauna goro. Wani sa'an ma yara suna sosu mama su jarraba su ji yaya goro yake. Ni ba mai cin goro kullum ko tauna goro kullum ba amma kuma idan ya tashi da yake muna da wannan yarda cewa ai idan mutum ya sha suga sosai, idan ya samu goro ya tauna yana rage suga a jiki. Shi yasa jifa jifa nima sai in siya goro in tauna. Kuma na ji yana da amfani sosai don likitoci suna magana cewa ai mutum yakan iya ya ci goro don yana da muhimmanci a jikin ɗan adam. Shi yasa sai in siya in tauna goro. Wayan su ya zama musu jiki. Idan ba su tauna wannan goron ba sai su ji kamar ai lalle ranan kamar gabaki ɗaya ba su yi rayuwa ba. Kuma ana kasuwanci goro sosai a arewacin Najeriya da mutane suna bukata suna ci sosai.

Akwai dangantaka sosai tsakanina da shugaban aikinmu. Akwai zumunci da kuma dankon zumunci sosai. Mutumi ne wanda yake son jama'a kuma yana da fahimta sosai. Duk lokacin da nake da buƙata ko ina neman hankalinsa a kan waƴan su abubuwa dai, yana bani hankalinsa kuma muna tattauna. Idan na ba da shawarwari game da aiki, yana ƙarɓa shawarwarin wayan su, yana amfani da shi ya gan cewa an cigaba da ma'aikatannan sosai. Mutumi ne wanda yake son jama'a sosai. Sai dai dai ko banda matsala ko biyan bukata duk wani kuka idan na kaima shi, yana bani hankalinsa mu tattauna. Wani sa'a ma sai ya kira ni ya tambaye ni yaya iyali. Yana yawan ziyarta. Ina ni ma idan ina da zarafi sai in kai mishi ziyara. Muna nan dai kamar iyali kuma a wajen aiki dukanmu muna nan tare kamar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Baye da matsala mutumi ne wanda jama'a dai idan suka kawo koke-koken su, yana so ya biya musu bukata sosai.

To gaskiya abin shan da nake fi so akwai lemon kwalba. Ina yawan son shan coke da fanta da kuma ina yawan son shan ƴaƴan itace kaman irinsu lemu da mangwaro. Idan na je na buga kwallo ko na yi wasan motsa jini ina yawan zuwa in je in sha lemon kwalba. Ina kwantar mun da zuciya sosai ko kuma idan na ji ina son inci ƴaƴan itace sai in je in sayo kaman ayaba ko abarba ko lemu dai ko mangwaro. Irin kayayyakin masarufi, kayayyakin kayan daɗi hakan nan dai sai in zo in sha. Lallai kuwa lemon kwalba yana cikin abubuwan da nake son sha sosai. Ko ma yau nan ma na sha lemon kwalba. Windo in sha kwalba guda ɗaya a rana gaskiya baya kama matsala. Ina iya yin hakan. Ko da yake na ji yana da suga sosai kuma ya kamata in dinga sha jifa jifa amma dai ban da matsala yanzu ina sha sosai.

Kwarai kuwa ina cin citta a abinci. Idan na je kasuwa in na yo sayayya wani sa'an sai in siyo citta. Idan na kawo na dafa abinci kamar irin jam miya ko kuma miya hakan nan, ina sa citta ciki. Wani sa'a ma sai in ci shi haka, da barkono barkono yana ba da armashi sosai a abinci. Citta ko shayi na yi ina sa a ciki in sha. Zai wuyade in kasance ba citta tare da ni, domin yana gyara min abinci idan na dafa. Ban da haka, yana da kamshi mai kyau wanda idan na sa a abinci sai ko ina ya kama da wannan kamshin. Sai ya ba ni kuzarin cin abinci sosai. Citta abokin aiki ne kuma citta yana da amfani ga jikin ɗan adam sosai. Shiyasa ina ajiye idan na ji mura sun haɗa citta da lemon tsami a cikin shayi. Ko kuma in dinga tattauna a cikin bakina ina tauna kamar yadda ake tauna goro sai in dinga taunawa. Lallai kuwa citta akwai sa'anda ma ya yi tsada da yake mutane na bukatansa sosai. Amma duk da haka, bi hannani in jan samo citta ma kai na ba.

Da nake makarantan firamare ko sakandare, waɗannan lokatai su ne nake yawan duba kalanda kullum domin idan na je aji in za mu a koyo sai na rubuta ranan da kuma shekarar. Amma tun na ba wayenan matakali ban cika in damu da duba kalanda kullum. Sai inna da wani bukata ko kuma taro ko wani abu mafi mahimmanci gaba wanda na shirya shine nake duba kalanda jifa jifa ko in rubuta wannan ga ga rumin biki ko taro me zuwa a wani takadda wanda zai sani jifa jifa sai in je in duba yaushe ne wani abu zai faru kuma yau meyene kwanan watan? Yin hakan ke sa ni in je in duba kalanda. Amma in ba haka ba wai kullum ina duba kalenda aa lokacin da ina makarantar firamare ko sekandiri shine nayi hakan wani saan ma sai in manta ranar dakuma kwanan watan amma ina iya tuna idan na san muna dab da albashi. Wa zai wasa da albashinsa. Irin wannan lokaci su ne sai in damu in san yau nawa kwanan wata. Kaman yau na san 21 ga watan Fabrairu. Dan na san nan ba da jimawa ba za yi albashi. In ba haka ba ban damu ba. Da zarar an shiga ɗaya ga wata, biyu ga wata, uku ga wata duk wannan bai dame ni ba. Amma idan akaje 15 ga wata ina iya in tuna.